Eh gaskiya ni ma dai a gidan mu an fi yawan yin shinkafa da miya gaskiya musamman da rana. Kusan ko yaushe dai da rana in dai ba an ɗan samu canji ba za a iya shinkafa da miya. Kuma ni abin da yake ban mamaki sai na ji taste din ta gida tafi daɗi gaskiya fiye da ace ta wajen siyarwa. Shi ya sa duk inda na je in na yi tafiya kawai sai na ji na yi kewar abincin gida. Bana samun nutsuwa da kwanciyar hankali har sai na dawo. Shi ne nake jin daɗin abincin nan sosai ba ƙakkautawa. Musamman a ce miyan nan ta ji dahir ƙori, ta ji magi dunƙule, ta ji nama ko kifi. To wannan daɗin ta ba a ba wa, ba a ba wa yaro mai ƙuya tsabar daɗin ta. Musamman shinkafar ma ace ƴar gwamnati ce ba mai tsakuwa ba ta Hausa ko kuma ace Basmati ce irin doguwar shinkafar nan. In aka samu jan miyan nan, wato dage dage aka zuba mata a kai. Aka samo ɗan kifi ko nama aka ɗora aka ɗan yanka kokwamba da salak da tumatur da albasa. Inda ɗan lemon tsami a kawo a ɗan matsa. Wayyo ai daɗi ba a magana, ba a magana ƙwarai ma kuwa.